Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barka da rana. Da fatan an wuni lafiya. To game da maganar abinci da muke magana, eh muna rabawa, muna rabawa musamman ma idan Allah ya horo ko kuma aa irin anyi abinci haka ma na kan fita da shi. Ba ni kaɗai nake ci ba. Eh.

Mu musamman gaskiya, ranar Alhamis da Jumma'a, Alhamis da Juma'a nake zuwa kasuwa, sosai tunda yawanci ina koyarwa ne na Arabic, na Islamic, na Muhammadiya kenan. So ba wai boko bane ba, sannan nace wai ko sai ran asabar da lahadi, A'a Alhamis da Jumma'a nake zuwa kasuwa gaskiya.

Eh to gaskiya amfani da waya ko to, sai dai in zan yi ibada. An dai waya ne, in dai waya na ne. Sai dai zan yi sallah ko kuma bacci ya ɗauke ni ko kuma wuce caji. Amma ba haka ba kowane lokaci cikin aiki yake. Ko wane lokaci yana hanuna kuma yana amfani da shi. Ko wane lokaci. Sai dai ya bu uku, sai dai ya bu guda uku ɗin da na faɗa. Cewa wai sallah ko kuma caji ko kuma bacci.

Eh, a gaskiya, da zarar na riga na kai, na bada aiki, yana yin yanda kawai da na kalla abun da na ce ya yi, to nakan, nakan gamsu da aikin da na kan yi. Misali yanzu ace wai, ah na ba mutum aiki cewa ga shi, ga shi, ga shi ka yi min wannan ɗinkin, ya yi kyau to wani za a gani sai cewa wai sai ya je ya yi amfani da shi sannan zai wannan, a amma ni kawai da yanayi, yanayin ina duba shi. Kowa da yanayin da Allah ya mishi kawai da na duba haka kawai. In dai ya yi, zan fahimta in kuma bai yi ba kuma daga nan kawai zan yi ba ma sai na riga na yi amfani da shi. To shiyasa yawan ci duk Waƴanda nake wa aiki da sun zo sun ga kawai na fara ƙorafi to sun san cewa wai abin da sukayi ɗinnan sai a hankali ne. Abin da sukayi ɗinnan sai a hankali ne. Saboda in da ace wai ya yi dai dai sun san cewa wai bazan yi ƙorafi ba saboda bana cika yawan ƙorafi sosai gaskiya.

A'a, ni ba na son kusa zama da shi. Ba na son zama kusa da taga gaskiya saboda duk wani abun da ya zam to, wanda zai yi wa mutum illa ko kuma na tsotsayi ko kuma abun da mutum ba zai yi wasa da shi ba toh gaskiya ni ba na ma cika, ba na cika mu'amala da abun. To kunga ba na cika kusa in zama da shi. Hmm, saboda na kan kiyaye duk wani abun da zai taɓa lafiyana ko kuma zai taɓa zuciyana saboda ba na so abun da zai ɓata mani rashi. To yanda abun ya ke kenan.

Eh, a cikin wajen aiki nake ci, inda nake zama abu na, hmm inda nake zama. Da zaran ina riga na je nayi sallar ƙarfe biyu. Ina yin sallar ƙarfe biyu haka already abinci ya riga ya zama ready. So, idan lokacin da, dayawan ci dai mafi akasari lokacin da de ake kamuwa abinci kenan. Hmm, idan nayi sallar ƙarfe biyu, nayi sallar azahar kenan. So ina yi haka, zan kaɓa. Abubuwan da zanyi, sai in koma ko yar yara. Mai inda nake tafiya da wannan kenan.